Eh muna inganta ayyukan mu ta fanni daban -daban. Misali a shagon da muke aiki a duk kasuwa babu inda ake gyara kayayyaki a ɗaure su a inganta su kaman shagon mu za a ga kwas toma in yazo ya fi son yazo ya sai kayanmu sabidda me? Sabidda an inganta su, an gyara su ta yadda da yaje wurin sarrafa su ko dafuwa ko wani abu ba sai yasha wata wahala ba ta gyara ko wani abu makamancin haka. Da yaje zai samu, bayan ya haɗa son washi, kowai wanke wa zai yi ya zuba. To amma za, a ga waɗansu mutanen basu gyara kayansu, basu inganta su. Yadda aka so su a kasuwa aka zaga anzo an, -an zuba su a cikin baho ana saidawa su. Gaskiya du wanda ya saba sayan kayanmu, zaka ga yace ƙanin mu da wa'ansu akwai banbancin farashi. To du wanda yazo ya saba saye, ya saba sayan kayanmu, zaka ga in yaje wuri zaka ga heya dawo dai ya saya kayan muɗan. Sa bodde saboda an inganta su an gyara su an sarrafasu ta yadda mutum in yaje bazai sha wahala dahuwa ba bazai sha wahalar wani abu ba yadda muke inganta kayanmu shine, muna kowane kaya, kowani kayan masarufi muna inganta shine. Misali, in aka ɗau in muka ɗauki wake, ana sarrafa shi ta hanyar rauraye shi da maraurayi. Bayan an roraye shi, bayan an roraye shi an hidda, an hidda, bayan an roraye shi an hidda, tsakin ya hitata ƙasan maraurayi. Sannan kuma za a samo bayan an hidda shi, an hidda ƙananan maraurayi. Ansa maraurayi an hidda shi ƙananan ya hitta da wanda ya fashe. Sannan kuma za a tsince, za a tsince kowai ne kowa. Bayan an tsince shi, sannan kuma bayan an gama rorayewa za a zo. Wa'inan ƙananan a hidda su daban. Bayan an hidda su daban, su ba za a haɗe su ba a ciki. Za a jesu daban ne, za a danga alalla su. Sannan kuma shi wannan me kore. Shi kuma za a samu roba a zaɓa ciki, a samu dutse a chasa shi. Bayan ya chasu, sannan shima za a roraye shi, a sheƙe shi kaga ya hita lafiya lau ba tare da wata matsala ba. Sannan sai masara, itama ana roraye ta amma ita da an roraye ta aka hece, ɗagata ya ɗaga ta sama cikin baho, za ta bi iska. Ita gaskiya duk cikin kayan da muke, --muke sarrafawa wanda muke ingantawa ta hi sauƙin gyara. Babu, ba kamar wake ba ko waken suya ko shinkafa. Sannan itama shinkaha muna sarrafata, mu gyara ta. A inganta ta-ta hanyar sheƙi. Itama ana, ita ba roraye ta ake ba. Ana sheƙe tane a ɗaga ta sama sai ƙafson yabi iska. Sannan kuma sai a tsince tsakuwoyi da ke ƙalan shinkaha nan ce ta Hausa wanda ake seda. Bayan an tsince tsakowoyin, sannan kuma za a zo a auna ta a ga ko taya nawane. Sannan a lissaha a ga abin da aka samu. Bayan an lissawa an ga abin da aka samu, he, a hara seda. Sannan akwai so kayayyaki da yawa wanda ake muke sarrafawa sosai ba ita kaɗai ba ce ba. Akwai waken suya shima ana, ro ana gyara shi a inganta shi, a roraye shi. Akwai gero, akwai shinkafa ta tura ta dafawa. Akwai aya da sauran kayan masarufi wanda muke gyarawa. To wa'annan itace hanyad da muke inganta kayayyakinmu.